Eh nakan kara kaina daga sauro ta wurin amfani da net kamin in yi barci. Na biye da shi kuma nakan fesa maganin sauro bayan mun fice mu fesa shi, yanda zai kakkashe sauron daga ɗaki kamin nan yammacin mu zo mu shiga. Sannan nakan tabbatar cewa ko'ina a kulle ne wanda na san sauro za su iya amfani da shi ta wurin mashiga.

Eh ina da dabbar gida, wato kare. Ina da kare wacce nake zama da ita. Ba, ba irin ta turawa bane, ta gargajiya ne irin namu. Amma kuma muna zama da shi a basu abinci, a mara komai sai dai naga yans abubuwan sa kamar na turawan.

Don in samu iya kammala aiki a lokacin da ya kamata shine na gani amfani da, aa wato darasi in sarrafa aikina, in kakkaasa cewa nan yau zan fara da aiki kaza bayan na gama zan fara da kaza. To yanda na sarrafa nan haka nake amfani da shi kuma yakan sa ni in gama aiki cikin sauki nakan kuma ba ma kai na tamcewa. Daga lokaci kaza zuwa kaza ya kamata ace na kammala kazane.

A sosai ma kuwa, saboda nakan yi amfani da manufa ta shekara guda sai in kakkasa shi a cikin wata. Sannan kowacce wata da Allah ya sa muka gani cikin masu rai, nakan yi amfani da manufa na. Zan sake kasa shi kuma cikin sati sati cewa a manufa na wannan watan ga abin da nake son yin sai in sake kasa shi sai in rika yi kaɗan kaɗan. To, wani lokacin kafin watan ta ƙare ma, na ci ma buri na. Wani lokaci kuma kusa da ƙarewan watan kafin nan nake kammala komai.

Eh to, ka san kowa da, ah, yanayin yanda yake, kuma, ah, da wanda yake zama yanayi ne. Toh amma ni wanda yake ƙaƙkafa mun baya, zan iya ce shine maigida, wanda dama shi na ke zama da shi, kuma komai mu a tare muke.

Eh sosai kuwa. Ai yau da kullun yafi a ce, yafi a ƙirga. A kullu yaumi nakan, in zan yi rubutu nakan yi shi da sauri, to da kaɗan da kaɗan ne ai. Wani lokaci kana yi, kana sauri ka samu ka ga ka kammala abun. To kammalawan shi ke sa saurin. Eh, ina rubutu da sauri sauri kuwa.

Na fi son, ah, furen, ah, rose flower saboda akwai wata irin ƙanshi da yake da shi mai daɗi, wanda idan ka lura ko, ah, irin ƙwari ma su kan so wannan, ka ga suna zuwa a jikinta kulla yaumin. Ina son ƙanshin furen sosai don iya da daɗin shi.